Ina cire takalma a gida. Domin in na shiga gida ina son in bar gidan da tsafta. Bana son ko ina yayi datti. Shi yasa in na zauni daga ƙofa kafin in shiga ɗaki sai in cire takalmi, in ajiye shi, in adana. In na shiga kuma in zan fita, in ma na datattan da wurin, sai in ɗauko tsintsiya in dan share shi don wurin yayi tsabta.

Wato aikin da na kan yi kowane rana shine ina gyaran su kwamfuta wato na'urori. Duk inda na'ura ya samu matsala nakan gyara shi domin mai shi ya samu yayi amfani da shi. Kar yana cikin amfani da shi abun ya je ya samu matsala. To in ya samu matsala shine su kan kawo mini sai inzo in gyara.

Kwarai kuwa a yi madara abun da nake jin daɗi sosai. In ka sha madara wayyo, wayyo daɗi ke nan madara. Bar ma in ka samu madaran saniya wacce wanda ake kira fura da nono, kai akwai daɗi malam, malam daɗi kenan kamar me. In ka sama mishi wani, wani abu da ake kira milo kuma ka ƙara a kai wayyo daɗi, daɗi kashe ni.

Kwarai kuwa malam ina bin ka'idojin aiki. Ka san duk abinda baka bi ka'idoji ba za a samu matsala. Amma in ka bi ka'idoi, ka'idodi duka, wato kome zai tafi normal. Kaga in ba ka bi ka'idodi ba mu ce kana tuki ne, sai ba ka bi ka'idodin kan hanya ba ana samun hatsari. Ai ko ba haka ba malam?

Kwarai malam muna da wifi. Ai kasan wifi dinnan in kana da shi, wato zaka kalla kwallo, zaka yi browsing, zaka shiga duniyan gizo. Duk abun da kake so kayi zaka yi da wifi. Ai muna da shi a gida. Shi yasa ma yanzu kaga aikin nan ma yanzu a haka ai da shi nake connecting. Ai har nake ganin duniya, nake ga duk abun da yake faruwa a duniya. Wato eh sau ɗaya ma ya kusa ai kaka da wifi muke yi.

Nakan kirga kayana sosai. Nakan yi kidaya kayayyakina. Kaga indai wani sa'in ina so in san yawan su, in san yawan da zan kyautar da kayayyaki, nakan kidaya su. In na kidaya kayayyaki, sai in duba wanne ne sun kasa, sai in ba ma wanda basu da shi.

Ina karɓan baƙo da fara'a. Wato in baƙon ma har zai kwana ne, nakan sa matana tayi masa miyan kuka, wato miyan kukan nan wanda ya ji daddawa. Kaga in karɓan baƙon nan yanda nake karɓansa, yana zama da muhimmanci. Wato a nan al'adarmu in ka karɓi mutum da shi miyan kuka zai ji daɗi sosai.

Kwarai kuwa Malam, ina fatan samun cin yawa. Ai ka san in ka samu cin yawan nan, wato ai ba ƙaramin daɗi zaka more sosai. Shiyasa nake ce maka ina fatan in samu cin yawa sosai. Ai yau ɗin nan ma da na tashi, ina gaya ma matana cewa in na samu cin yawa.

Ai malam ka gane kuzarin nan da sassafe ya fi daɗi, wato kowa yana bacci. Ka ga in ka tashin nan wato ka sami ita uwar gida a lokacin kuzarin nan tunda da sassafe ne ba da yamma ba fa da sassafe kome yana tafiya normal. Amma in da rana ne ko da yamma kowa idonsa biyu kaga yara za su dinga zuwa suna damun mutane amma da safe ya fi daɗi.

Ai yanzun nan ma da kake tambaya na malam safan ce a ƙafa na, wato ɗumi take sa ni kullum kullum zaka gani da safa in zan sa shi takalmi na zaka ga safa a ƙafa na. In ma zan sa zan je ƙwallo ne duka safa nake sa. Yanzun hakan nan na ce maka ga safan ko kana so ka gan ta ne? In cire ta ka gani?

Kwarai kuwa nakan raba ayuka ga wasu. Kaga indai aiki ya mun yi ya wa wani sa'in. To ace kuma ban zo nayi iya na kara sata ba. Ai gara in raba ta shiyasa nakan raba ayuka da wasu. Domin suma indai har na raba sai ka ga abun ya tafi tsumun ga rawo kafin ankara har an gama.

Fisonta tana gudu a lamba biyar. Kaga lamba biyar dinnan wul, wul, wul, wul, wul, wul, wul. Haka gudun da nake so fanka take yi. Domin in tana biyar dinnan, wato inda nake akwai zafi ne. Amma in tana lamba biyar kafin nan sai ka ji kaman kana cikin AC.